Na gode da wannan tambaya. Kana son karanta littattafai? Eh, ina son karanta littattafai sosai da sosai saboda a koda yaushe ina karanta littattafai irin su littattafan tarihi. Littattafai wane waɗanda in kana karanta su, za kana sanin abubuwan da suka faru a zamanin kafin kai. In kana karanta littattafan tarihi, za kana samun ilimi da na zamantakewa a cikin al'umma. To littattafai irin wa'innan littattafan tarihi suna ƙara nuna maka abubuwan da ka rasa a baya na waƴanda lokacin da ake yi, wanda ba ka nan. To littattafai suna tunatar da kai abubuwa ne. Albarkacin littattafai ya sa waƴansu tarihin har yanzu suke nan, ba a mantawa da su saboda in dai ba don littattafai ba, da an manta da waƴansu tarihin. Saboda inda a ce babu littattafai, da waɗanda suka san labarin abin da ya faru, za su mutu. In sun mutu to albarkacin rubutawa da aka yi a littattafai shine ake samu, ake karantawa, ake sake sauraro.

Ilna gode da wannan tambayan. Kana fin son zama ko tsayuwa? Gaskiya nafi son tsayuwa saboda tsayuwa shine wanda ko yaushe zaka iya canza position ɗinka shi kuma zama zakaita zama ne baka san adadin zamanka ba to shiyasa idan ina tsaye nakan fi jindaɗi atsaye nafi samu in sake jikina inyi duk abinda nakeso. Tsayuwa na saga cikin abubuwan da suke mun daɗi, shiyasa nake jin daɗi idan ina tsaye.

Ina gode da wannan tambayar. Yaya ka ke jira a layi? To inda nake jira a layi shine indai na zo na zauna a layi. Zan jira ne har lokacin da layi zai iso kaina. Bana yin gaggawa, bana tura wani. Haka nake haƙuri in jira layi, har abunda nake nema in isa wurinsa. Indai ina layi bana gardama zanyi haƙuri ne da yanda na sa ma kai na. In na zo layi zan tambayi waye ne ɗan jira a bayan shi in tsaya. To in na tsaya a bayan ka zanyi haƙuri har mu samu in san yanda muke so. To shine inda nake jira a layi. Na gode.

Nagode da wannan tambaya. Wace rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a cikin mako ita ce ranan Juma'a, wanda ko yaushe idan na tashi nayi shirin Juma'a da safe nayi wanka. To itane ranar da tafi mun kowacce rana kyau a mako. Ina jin daɗin wannan ranar, duk lokacin da zan tashi, inyi shirye in danyi wanka inyi komai inyi fes fes toh duk ranar juma'a inajin daɗin juma'a a cikin mako.

Nagode da wannan tambaya. Ina kunna sanarwar apps, eh ina kunna sanarwar app saboda wani lokacin sabbin saƙonni da suke zuwa maka in baka kunna, ehh baka kunna sanarwar apps din ba, to ba za ka taɓa sanin ka na da sabbin saƙonni ba. Shi ya sa nake sanarwar apps saboda duk lokacin da sabon sakon waya zan tabbatar na gan su saboda dalilin indai ba ka kunna sabon saƙon ba to yana wahala ka samu sabbin saƙon da ta shigo maka. Ina gode.

Na gode da wannan tambaya. Wani yanayin ɗaki ka fi so? Na fi son ɗaki mai duhu yanda ba haske a ciki. In ka zauna a ciki ma in yaro ya shigo ya buɗe ƙofa ya kasashi ya rufe dolensa. To irin ɗakin da nake soke nan banason ɗaki mai haske, na fi son ɗaki yayi duhu.